A wurin aikin mu dai ana saida abinci kala kala. Akwai shinkafa, akwai wake, akwai doya, akwai miyan taushe, akwai miyan gyaɗa da saura. Amma kamar ni haka na fi son cin taliya. Kaka kamar taliya dinnan da ƙwai ko da nama. Kamar naman saniya ko naman kaza. Amma dai na fi son cin taliya din da dafe fen ƙwai da kaza. Dan ya fi min, dan ana dafa abinci din yana da dadi. Ko kamshi din ma daga nesa za ka ji wai alama abinci din zai ma dadi. Kuma wurin da muke cin abinci haka wani ɗan ƙarame wuri ne haka kaman ɗan kanti. So in mun fita da safe mun sha shayi da rana mu je mu ci taliya mu dawo. Sai wurare da yamma haka zamu je mu ci irin su kankana da su abarba da saura.

Eh mana, muna samu a wurin aiki ai. In ka gan kam, kama fara aiki ai dole ne a bincike ka, a yi maka su horo da saura. In a san inda ka ke fitowa da su background naka, a gaya maka abubuwan da ya kamata ka yi. In ka gan duk aikin wanda kana so ka fara, ya kamata a yi bincike, ka san yanayin aiki ɗin. Indai za ka iya yin aiki din to kayi, in ba ka iya ba sai ka bari. Kuma banda wancan sai irin aikin wanda mu muna yi, muna saida abubuwa masu yawa. So ya kamata ka san sunayen komai da komai wanda muke saidawa, ka san yanayinsa da inda ake amfani da shi. Dan akwai abubuwa wanda ba ka san inda ake amfani da shi ba, in su kostomomi sun zo ba zaka iya yi musu bayani ba. So ya kamata ka koya, ka sa kunne ka kaji abubuwan da ya kamata, wanda ya kamata ka rubuta, ka rubuta don sunawa na anjima. So dukkan mu a wurin aiki ana koyar da mu don samun lafiya da dan girman shagon in Allah yadda.

Kagan aworin aikin mu dai ya kamata da safe wuraren karfe bakwai-- karfe bakwai da arba'in da biyar shine muke fitowa aiki. So in mun fita da safe wurare dinnan muna da meeting wanda muke yi daga karfe bakwai sha hamsin. In mun fara meeting din muna gamawa wuraren karfe goma da safe. Da in mun gama wancan yanzu akwai lokacin hutu wanda awa biyu kenan. In Allah yadda karfe goma sha biyu na rana sai a fara aiki. In anyi aiki karfe hudu na yamma sai a tashi kowa ya je gidajensa. Haka ne aikin mu yake. So kagan kowane rana in ka farka karfe shida ka yi wanka karfe bakwai sha hudu da biyar, ka fara aiki kuwa kai. Ka fita ka je meeting da saura at least dai ka san waye wance karfe goma sha biyu da rana yayi za ka fara aiki ne. Sai wuraren karfe hudu ka dawo gida ka ci abinci, ka gan iyalai ka yi wanka ka huta. Allah kai mu gobe.

Kamanni haka wurin aikina duk abubuwan da nake amfani da shi sirin din ba kama taba sani ba. Dan bana barin wayana kowa ya taba. Ina rike da wayana in dai zan fita aiki in sashe a aljuhuna in wuce. Ina zama ina yin abubuwan da nake yi wayana yana ciki aljuhuna. Bazan ma gaya ma wani siri na ballantana yace yana son duba wayana yaga me ya faru wa ya mutu wa ya tashi. A'a ya kamata sirrin ka ya zama sirrin ka basu Kowa bane ya kamata su sani ba. Don in kowa sun san sirrin ka zai zama zai kawo irin abubuwan ɗinnan masu alama. Kuma in alamomi sun faru sun fara wurin aikin ka ai zaija maka jaraban duniya. To sirri ɗina ina ajiye shi dani. Ni kaɗai ne nasan sirri na. To daga ni sai wayana sai ni kaɗai.

Ni na kai, ina dauka jaka wanda na san yana da ɗan girma kaɗan wanda zai iya daukar su litafi, su litafaina in sa su a ciki. Banda wancan ma na fi son jaka mai ƙarfi. Kagan jaka wanda za ka iya sa da su takadu, da su bairo, da su soro, da su kayan kwalliya aka ji kakunan don suke. Jaka ɗin ba wai zai yi babba, ba, ba yana da ɗan girma kaɗan amma dai ya fi haka mai ƙarfi kan ba wanda zai dinga ballewa a hanya ba. So irin jaka wanda nake wucewa aiki da shi kenan.

Ni bana tauna goro. In kama tauna goro a kai mai, a'a bana taunawa. Don abubuwan da ya sa ma bana tauna goro, ina cin goro din nan yana sa akora yayi ja. So ni bana so akori na yayi ja, bari kana kai koin na ban samu jajaya akora saboda cin goro. So ni bana cin goro in Allah yayi da haka yayi ke.

A'a wayana bata cika ajiya. A'a ka gan kamar hakan in ajiya din yayi yawa kuma na gan wuri din zai cika dinnan. Sai da sauri in share shi. Wanda bai kamata yana cikin wayana ba in share su. Wanda sun yi tsufa sosai ban gan amfanin sa ba in share su ko in huta. Haka ne ya kamata.

Kamanni haka bana son soro a rayuwa na don abubuwa cikin sun cije mutum haka dinnan kai mutum ya fari ya fara ciwo su taifod su maleriya da sora So ni haka ina so don gyara gidan ɗa ko wane yamma a sati kwanaki uku nake sa maganin soro cikin ɗaki. Kaga kamar maganin da na fi so maserf wancan na peshi dinnan ne banda mosquito koi akwai su rainbow paper amma wanda na so wancan rainbow spray dinnan dan in wancan shetos dinnan in ka fesa sha cikin ɗaki yana kashe soraye da sori. Ka gan kamar da safe kamin je aiki in sa sha cikin ɗaki in fesa shi in rufe kofa in wuce aiki da yamma in na dawo ko ina ya rigaya ya yi aikin shi kwaye yadin za su mutu. Ka gani zaka iya barci da keo soro ba zai cije ka ba. Kuma in Allah ya yarda abun da nake yi kowane sati kwanaki uku in daukan yi abubuwa don kuma ya kamata ka dinga share ɗaki dan in ɗaki yayi datti soro za suyi yawa cikin ɗaki. Ka san tsafta ma yana hana sauro zuwa kusa da ɗaki amma kana da datti kamar don bola ai dole ne soro yadin za su shiga ɗaki. Zo ka siya maganin soro ka fesa cikin ɗaki ya fi amfani. In kuma ba ka da kuɗin siya abun magani din zaka iya siya su kankana kankana na dinnan kama na ɗari na ɗari biyu na hamsin ma akwai. Akwai wani na sunki haka wanda yana nan wancan nera hamsin ne yana nan kamar tularin kamshi ka kunna shi ka sa a cikin ɗaki. Haba kam mintin goma ai komi ya rigaya yi kowane wuri a cikin ɗaki zai rigaya da wuta zaiyi zafi in kuma ka dawo ka buɗe kofa da yamma zaka gan soro din suna kasa suna kwanciya da maganin din ba ka rufe sosai.

To! Ni ina son shakatawa, ina son hutu kuma ina son jin daɗin kai na. So a wuraren hutu din in an bamu hutu a wurin aiki kamar ni haka, zan da in yi barci kamar na kwanaki biyu in barci in huta jikina yayi dawo laulau. Banda wancan, na fi so mu fita, mu je wuraren irin wuraren chilling dinnan, mu je swimming, mu je club da yamma haka mu fita, mu je club, mu je taruwa dinnan iri dinnan na shakatawa. Akwai waƙoƙi, akwai rawa, akwai games, mu je wurin kallo, mu yi kallo, mu siya popcorn, mu ci cake, mu je mu ci pizza da shawarma da saura. Na fi so mu fita da ni da ƴan matana mu je mu shakata, mu ji daɗin kai mu da mu dawo gida. Kuma banda wancan ma na fi so in yi tafiya. Wani zubi ma in an bamu hutu a wurin aiki, zan iya yin tafiya in je wurin ƙawayena, kamar wadda take zama a Lagos da wadda take zama a Zariya da wadda take zama a Abuja kusa da ni dinnan har da wadda take zama a Kaduna sai mu je yawon mu je wurin saurayin ta wadda ta yi aure don sai ta dafa mana abinci mu ci abinci daga gidan da sauran.

Kaman mu haka, wurin aiki na dai ba mu da lift. So na fi so in yi tafiya in hau su staircase din in tsoro. Kuma staircase din bawai yayi wani yawa ba ai. In haura sama, in je ofis din, in an gama meeting in dawo haka ya kamata. Haka dai ya dace don ba mu da lift. Amma dai munada lift a wurin aiki wallahi zai yi dadi. Amma dai storey building nawa ne, okay two storey building ne, ai ba wani sai haka shi ya sa ba lift.

A'a, ni bana karanta jarida. Ba Zan yi karyaba bana karanta jarida, amma dai wuraren da na san ina ganin jarida wanda wani zubi ina dubawa. Kaga man Facebook haka, in ana sa su jaridodi, na abubuwan da yake faruwa a duniya, da gidaje, da bloggers and sura, kaka ne wancan ne na fi son in karanta. Da wanda za ka gan a su TikTok, a su Instagram, amma dai yanzu sai zan siya newspaper saboda ina son karanta jarida, wallahi bana siyowa. Sai dai in gani a TV ko dinkalla a wayata. Dan ni na fi son danna wayata.

Ai ni haka bana zuwa gidan fim, dan ina da waya na duk fim wanda nake son kalla ina kalle shi a waya na. Duk sabobbi wanda sun fita in gan shi, ina son shi to ba matsala, in bana son shi in gina wanda nake so. So ba lailai bane wai ya kamata in je gidan fim in je kalla ba.

Ni na amfani da Samsung Galaxy A05 waya wanda nake amfani da shi kuma ina son waya din. Amma Allah ya da kam shekarar nan da mun shiga ya ƙare wannan sabon shekara din, ina son siya Samsung Fold. Wancan ne yana zuciya na, wanda na amfani da shi. Kuma Allah ya da zan siya shi kam shekarar nan ya gama. Amma dai yanzu haka ina kai amfani da Samsung Galaxy A05 na kuma ina son waya din. Yana da fast browsing skills da saura. Duk abin da kike nema yana waya din. In kira ne kana so ka kira mutum, yana da saurin kirawa, yana da babban storage, yana icce abubuwan da kana so. Kuma ban da wancan waya din yana da privacy sosai. In ba ka so muci ya taɓa wayan ka, ko inda za ka sa ita na she. Tun na siya waya din ga camera din ga dadi. Camera din wallahi yana da kiyo ya fita. In ka yi hoton da Samsung Galaxy A05 wallahi camera din kaman iPhone ne ke amfani da shi. Ina jin dadin product din nan, ina son product din. Kuma Allah ya da zan siya Samsung Fold in Allah ya yarda. Dan Ina, ina son Samsung wallahi yana bani wani babban soyayya cikin zuciya na ne. Ina son waya din. Sun iya waya wallahi. Allah ya kara girman su.

Kaman da safe haka in ka gan jima'a kana suka geswa suka ce musu ina kwana, da rana suka gaya musu ina wuni, da yamma still ina wuni za ka gaya musu. Kamanni haka na gan ina shiga wurin aikina in gaishe da kowa tau ina kwanan ku, ya gida, ya iyali, ya kowa, da rana haka tau ina wunin ku, ya aiki mai ke faruwa ne, da yamma sannunku da zuwa ya aiki, ya iyali mai ke faruwa, ya kalmomi, ya jera da hawa da soro haka, haka gaisuwalin yake. Kaka manta da safe ina kwana, da rana ina wuni, da yamma still ina wuni.

Eh, kowane sati nake yanka kumbana. Kowane sati ne in je wurin gyaran kumba, wurin gyaran gashi a gyara mun kumba. In angama yanka mun kumba dinnan, a sa mun polish. Dan ina son nail polish, a sa mun jan colour. Dan jan colour dai yafi mun kyau, yana fito da komai. Ina sa kaya yana zuwa to match da shi. So kowane sati nake zuwa a yanka mun.

Ina da jan kalo, ina da baƙi, ina da fari, ina da blue, ina da su, ina da kalan kalan kaloli da ina son ji kukuna. To ka gan kamar baƙi dinga, fari, gaja, ina da silva, ina da gold colour. So duk wanda kana nima yana nan.

Eh ina iya rera waƙa, kana ma so ma zan iya yi maka waƙa. Don kasan waƙoƙi abubuwa masu daɗi ne, kuma banda waƙa ma, kana waƙa wani zubi yana tunace ka abubuwan da ya faru a rayuwan ka, wasu waƙoƙi na godiya ma Allah da abubuwan da Allah ya riga yi maka.

Ina kirga abubuwa da yawa. Wani zube mana ma je aiki ma, na kama kirga takardu wannan na gan kawo da suka yake da sora. Dan ya kamata in ga bincike yana kirga abubuwa saboda karka je ka yi mistake a wani. So a wani zube a wuri na ko wanda rana ne safe. Dan ba inda za ka zo aiki ba ka nima abubuwan za ka kirga ba. Oga ma zai sa ka aiki ka kirga su. Hada takalman ma za ka kirga.

To, in Allah ya yarda muna zama lafiya da su, bana faɗa da su, bama rigima, bama hidima. Muna nan lafiya, ina san su inda suna so na kuma kaga inda mun yi da su muna nan tare. Wani zubin bana nan in ruwan sama yana so yi fadi, suna taya ni su kwashe kaya. Inna yi wanki su kwashe min kaya, su maida su ije min su ma ba su anan Inna taya su abun da ya fiya duniyar nan shine zaman lafiya da mutanen gidanka. Ya kamata ku dinga kula da juna. Dan ba wanda ya san lokacin da wani zai mutu. In ba ka nan, abubunka suna waje za su iya taya ka. Ko barayi sun zo gidanka za su iya taya ka. Amma Allah ya tsare.

A'a, ba na irin wancan harkokin. Duk abun da an riga an bani, duk aikin da an sa in yi, ina yin aikina da kaina. Ba na mason wani ya taya ni yin aiki. Dan aikin da an bani, an riga an san wai, eh zan iya in aikata shi. Dan yana yin aiki tun ba le le kam sai an haɗa ni da wani ba. To dai ba nama so a haɗa aikina da wani. Na fi son yin abubuwa na da kaina.

A kowani rana wallahi da ina tashi nayi addu'a, nayi abubuwan da ya kamata in yi a gida nayi wanka. Haba in kalle fuska na a mudubi, in gan fuska na inda na yi kyau, godiya ma Allah. Ai ya kamata mutane suna kallon mudubi kowane rana. In ka gan wani abu ya fita ma fuska, in ka kalle mudubi za ka iya sani. In ka kara jiki, ka kalle mudubi za ka san wai ka kara jiki. In ka saba, ka duba za ka gani yayi. Haka ne ya kamata.

To Nina ina jin tsoro ken ke so, ina jin tsoron shi. Kaga su ken ke so, da so ra ina jin tsoron su. Dan ya hau ma jiki ma zaiya sa kai kai jiki. To ni kankaina ina jin tsoron su. Wa ba zai ji tsoron su ba. Belita manya manya dinnan ka gan kamar kankana na din in ka gansu za ka iya kashe shi amma manya manya dinnan kam ka kashe shi zai guduwa kuma in ya gudu za ka bi shi in ba ka bi han kali ba haka ya buga ka ya bango.

A'a ni ban da fanka wanda yana sama a'a, sai dai fanka masu siye dinnan, ina siyar da su wanda za ka iya juye shi ya fuskance ka yi ƙura ma iska. Amma ka gan wancan wanda ana sa a sama ban da shi, bana ma cika son siya cikin ɗaki dan ina jin tsoron shi. Amma dai ina da wanda ana sa a bango ina da wanda ana sa a ƙasa.

A'a, ni ban sa wancan waiting ran nan ba. Saitan wanda nake amfani da shi ni karon kaina ne, zan iya gyara shi. In na so ƙara haske, zan gyara haske. In ba na so ƙara haske, zan rage shi da kaina. Ba na son wancan wanda zaka zauna in ka kunna waya ya yita duhu kadan aji mai ya ƙara da kan A'a, wuta dinnan na so zan gyara shi. Haka nake son shi.

Haba dai, inde wancan ina son shi sosai. Kaganka man abinci wanda ake saidawa a hanya. Ina son shi kamar su gurasa, su awara, su wake soya, wannan riga an gasa shi tun nanan tsame gishiri kaɗan. Kuma banda wancan kagan kaman kaza, soyayen kaza ana sayar da shi, sai ga suya. Haba in ka ci suya wanda ake saidawa a hanya wallahi ga ɗaɗi. Belente inka siya na Malam Isa, sai abarba da maka yaji da su albasa da mai asma. In kuma kana son masa na siga, za a sa maka a gefe. Banda wancan ma na fi son siya ƙosai a hanya. Idan ka siya ƙosai a hanya, haba dai belente a ya soya shi ka siya shi da zafi ka ci shi, za ka ji daɗi.

A'a ba dan dai wancan ne muke yin shayi, ninkasan in ka buɗe baki ba ka rufe baya ya zama matsalla. So ni dai ina hama ina rufe bakina don ba na son wani ya dinga hama sai ya buɗe baki a kusa da, eh abun nan kunne na. So na fi so wanda kana hama ka kulle bakinka in Allah ya da.

Ina tafa hannu ai, kuma kaga kamanni haka ina zuwa church. So in mun je church, in ana wakoki muna tafa hannu, muyi rawa. So definitely wancan ya zama dole. Duk abun da kana yi yakamata ka dinga tafa hannu. In an kai wurin wakoki, wurin godiya ga Allah, wurin jana'iza yakamata ka dinga yi abubuwan can. Nan kaje church in ana wakoki baka tafa hannu, baka rawa ai ba dadi ai. Yakamata mu tafa hannu. In tafawa da hannu masaif, shikaran kan shi sauti ne da su waka.

Inna farka da safe, farko abunda nake yi, zan zo na yi addu'a, in gode ma Allah saboda ya bar ni ina nan rai da raye, ina nan ba ciwon kai, ba ciwon ciki, ina nan kafafuwana yana aiki, bana cikin makabarta, bana cikin asibiti. So zanzauna in gode ma Allah na, in na gama godiya ma Allah, na gama addu'a, in tashi, in je bayi, in je in wanke akorana, in brush, in yi wanka, in yi safta, in fita. In na gama, in zo in share ɗakina, in yi shara, in kwashe datti dan in zuba shi a bula. In na gama shara din kafin in shiga kitchen, in fara hada kayan shayi wanda zan sha da safe. In na sha shayi na gama, sai in ɗauka wayana, in zo nan in fara aiki. In rana ɗin ba zan je aiki ba, tau sai in yi bacci in huta.

Eh ina kunna wa amma dai ba kowane lokaci ba. Nan bai kamata ka dinga kunna kowane lokaci ba. Wani zubi indai ba wuta ko waya na idan samu low battery haka dinnan ban da caji, zan iya in siya candle dinnan in kunna cikin gida. So wani zubi dai zan kunna, wani zubi kuma bazan kunna ba.

In Allah yadda inna amfani da hannaye na guda biyu, duk abunda nake son yi ina amfani da hannaye na biyu. Amma da in ya kai wani cin abinci ina amfani da hannun dama. Don kaganni, yar hannun dama ce ni bayar hannun aguba. So in zan ci abinci da hannun dama nake cin abinci. Amma in dai zan yi aikin wanke-wanke da wanka da soro, hannaye na biyu nake amfani da ita.

To ni ina taimake mutane da yawa fa. Akwai wanda za su zo wurin ka ba su da abinci a gida, ya kamata in kana da shi ya kamata ka dinga ba da. Kamanni haka in ka same wani wai ba ka da abinci kamar shinkafa, wake da saura. Inna da shi a cikin ɗaki, zan shiga ɗakin diban ba ka. Kaman dasu kuɗi haka don wani zube ma sai da za ka iya zama ba kuɗi ciye da kai ka. Ba kuɗin cin abinci, ba kuɗin kiyaye da iyaye. Ba kuɗin da za ka iya ɗauka ma ka ce bai to bari kaɗan ɗauka wannan ka yi kuɗin mota haka. Sai ya kamata mun dinga taimake juna. To wasu mutane suna wurin aiki, wani zube ma ba su da kuɗin dawowa daga wurin aiki. Ni ma ina don san musu da akwai lokutan da ko ni ma banda shi ana san mun. Sai ya kamata mun dinga taimake juna. Hannu biyu ne ke wanke, hannu biyu ne ke share mamacin a waye. To mun dinga taimake juna.

To in Allah yadda ba na amfani da wancan. Ni na gode ma Allah wai ina da murya, na lou da lafiya so ba na buƙata wani taimako daga abubu wanda zan tada murya da saurawa a'a. Ina amfani da muryana da kai na so ba na amfani da wancan abu ba. In Allah ya yarda to godiya gashi.

To jama'an duniya, bangon ɗakina kala ɗin baƙi ne. Ina da kala baƙi sai an ɗan mix nashi da ɗan farare. Dan ina son baƙin kala kuma ina son fari. So in ka duba shi kala ɗin yana nan kamar wani check color inda anyi design ɗan. Kala ɗin baƙi ne da ɗan touch na fari. Sai ga wurin wanda ansa TV dinnan da su sura an ɗan sa mai wallpaper na baƙaƙe da farare.

Ai ko wana rana ina sa turare, dai ya kamata in kam ka fita daga gida in ka yi wanka, ka shafa mai ya kamata ka sa turare. Banda wancan ma in kana da rolo na gida ka sa shi a matanka, in ka gama sa a mata in kana da turaren mai ko duk nan, eh eh turaren mai dinnan ka taɓa shi ka sa shi a kunnenka kamar sweet baby dinnan, kamar love dinnan ya kamata ka dinga san ka sa a kunnenka, ka sa a hanayenka, ka sa a wuyanka sai ka fesa turaren. Kana da body spray ka sa, masu dadi masu ƙamshi dinnan ka sa shi ka fita ka je harkan ka.

To! Ni dai ina son abinci da yawa fa amma dai in ya kai wurin taliya mai ɗanɗano, wallahi ni na son taliya sosai. Ban ki inci taliya wata daya ba. Dan kagan in kana dafa taliya akwai wanda za ka yi da manja ka haɗa shi da albasa. Na ganye fa ka sa mai tumatur, ka sa mai magi, ka sa mai nama. In za ka siya nama, ka siya mai naman kaza ka haɗa shi. In ka dafa nama din sai ka sa shi a cikin frying pan ka soya nama din ya soyu da kyau kyau. Wallahi in ka ci taliya dinnan za ka ji daɗin kan ka. Shi yasa ni ina son taliya sosai. Taliya me yana da daɗi bili. Dan in zan yi shi da man gyada. In za ka yi shi da man gyada ya kamata ka sa mai irin su sausage dinnan, ka sa mai crayfish, ka sa mai sora. Yana da daɗi wallahi.

Na dawo gida daga aiki, ina cire takalmin da na sa na je aiki. In yayi datti, zan share takalmi na. Na gama share shi, zan ije shi a shelf nashi. Banda wancan, akwai takalmin da ina dauka in yi tafiya a cikin ɗaki. Saboda ka san sanyi wanda yana cisme a cikin tiles in ya shiga kafa ba kyau. Shine yana kawo su rheumatoid dinnan. So ya kamata ni dinnan bana son sanyi kashe. In sa takalmi na in wuce, in kuma ka shiga cikin bayi. Ina da takalmi wanda ina sa a cikin bayi in yi wanka, in yi saptana, in fita in yi dakina, in canja kaya.

Toh ni dai a wurin aikina kwanciyan zuciya ne yake sa ni na samu ƙarfin guiwa. Dan in ba ka da kwanciyan zuciya wurin aikinka ai kana aiki a banza ne. Dan in ka ce bai za ka biya wa kuɗin da ake biyan ka shi ne yana sa ka na zuwa aiki ka yi aiki saboda don ƙaramin canji wanda aka ba ka ai ba za ka yi aiki ba. So a wurina haka ne ba wai kuɗi din ba ne yake sa ni je aiki ba kwanciyan zuciya ne kawai. Duk abin da kana so ka yi kayi shi, abincin da kana so ka ci ka ci amma dai kwancin zuciya ne ya fi kome. Kuma in ka yarda da mutanen aikin ka, yan uwanka ba kwa shiri to akwai matsala kenan. Ya kamata kai da kowa ku dinga wucewa a lafiya lau.

To ni ina kwana a cikin daki fa. Dan ba zan iya kwana a waje ba. Karan na dawo daga wurin aiki, ina yi wanka, na yi kwalliyan dare, na sa su kaya kina, na yi facial suna, ina gama cin abinci da ƙomi, zan je cikin ɗakin inje in ƙwanta in yi barci. Dan ba na cika son kwana a waje, din nan balantale a ce ina da gida na in tashi in fita wai ina son inje in kwana a waje. A'a, ina kwana a cikin gidana don gidana ne. Kuma cikin gidanka ne ka fi samun kwanciyan hankali.

To, malama wanda na fi so shine mama na. Malama Helen sunan ta kenan. Nan duk abun da tana koya wa zumun gaskiya ba zan manta ba. Mata dinnan tana taking time nata ta koyar da mu, inda muna bin Allah da abubuwan da ya kamata mu dingayi a duniya. Kuma duk abun da ta koya maka dakar ka manta da shi. Sha sani na fi son tafiyar kowa kowa, mama na ne malama number one. Mama Helen ita ne malamana kuma ina son ta duk inda take Allah ya biya ta, Allah ya saka mata alheri. Mummy zan ci gaba da son ki dan na san Allah ma yana son ki.

To, duk lokacin da na sami kaina cikin damuwa, abin da nake yi wani zubi, in yi barci in huta da kaina. Dan na farka daga barci, zan ji ko ina ya yi min normal. Don akwai damuwa wanda zai zo haka. Wani zubi ya kamata kawai ka yi wanka, ka yi barci kawai. Don kamar ni haka in abu yana damuna ina kuka sosai. Don karami abu ma yana sa ni kuka. Ba zan yi karya ba. Karami abu yana sa ni kuka. Lallai in abun da ya dame ni sosai ina kuka. So duk na lokacin da na sami kaina cikin damuwa, abin da nake yi shine zan je in wanka da ruwan sanyi, in dawo in kwanta in yi barci. In na farka, in Allah ya yarda komai ya riga ya watse Kamar ni ma abun da ya kamata in yi ko me ya dawo normal.

Toh wurin aikinmu babban wuri ne, dankasan makaranta babban wuri ne haka. So babban makaranta ne amma dai yana cikin ƙauye ni kuma ina koyas da primary one. Dankasan ya kamata mu bi yara a hankali. So wurin aikina babban wuri ne kuma ya kamata wani zu bi kuɗin ga zuwa wurin ku kawo yaranku a koyar da su. Makaranta mai kyau ne kuma yana da standard mai kyau da upgrading. Komi da kome suna da kyau a wurin.

To! Ni ina cin yaji sosai fa. Dan abinci na, na fi son yaji ɗin ya fita da kyau. Kaman in zan ci taliya ko zan ci indomie dinnan, ina son sa yaji a abinci na yawa. Dan yaji ma yana sa mutum ya samu taste a baki. Amma dai in ka ci shi da yawa yana kawo zawo dai. So a rage cin yaji da yawa.

Ni na share ɗakina kowana rana don ya kamata ma. Normal human being y dinga share ɗakin shi kowani rana. Don ya zaka ije ɗaki baka share ba bakayi komai ba. Ai kai dandatti kenaye. So a wurina ni kowana rana na share ɗakina yayi fiyes fiyes don bana son ƙura, bana son datti, bana son kazanta. So kowana rana na share ɗakina ko ina yayi fiyes in Allah ya da.